Wayarka tana daidaita haske a kanta? Eh wayata tana daidaita haske da kanta amma bari ɗan yi ɗan bayani akan wato mai magana ma'anan daidaita haske wadda waya take da kanta. Mai na-ma'anar daidaita haske ta automatic wato da turanci auto brightness, daidaita haske ta automatic yana nufin ikon wayar salula ta canza hasken fuska da kanta ba tare da sai an yi amfani ya matsa maɓalli ba. Wayar tana amfani da na'urar gano haske a turanci ambient light sensor da ke a jikin wayar. Wannan na'ura tana auna hasken muhalli ko wurin yana da haske sosai ko duhu. Bayan haka wayar tana ƙara ko rage hasken fuska gwargwadon abin da aka ta lura. Misali, idan kana waje a rana hasken fuska zai ƙaru. Idan kana cikin ɗaki mai duhu ko dare hasken fuskan zai ragu. Yadda tsarin ke aiki a zahiri, lokacin da aka kunna auto brightness na farko sensor yana auna hasken da ke kewaye da waya. Na biyu bayanai suna zama manhajar tsarin waya wato operating system. Abu na uku tsarin yana kwatanta hasken muhalli da abin da idanu ke bukata. Na huɗu kuma wayar tana gyara hasken fuska cikin yan daƙiƙoyi kaɗan. A wasu wayoyi tsarin yana koyon halayenka. Idan kana yawan ƙara haske a wani wuri wayar za ta fara yin haka da kanta nan gaba. Dalilin da ya sa aka ƙirƙiri auto brightness, a kare idanu hasken fuska mai yawa a wuri mai duhu yana iya gajiyar da idanu yana iya haifar da ciwon kai. Auto brightness yana taimakawa wajen rage haske da daddare, kare ido daga matsanancin haske, sauƙaƙa amfani ba sai ka riƙa gyara haske kullum ba. Wayan tana yin aikin ta automatic musamman yayin shiga daga waje zuwa ciki ko daga rana zuwa dare. Ajiye batir, hasken fuska na daga cikin abubuwan da ke cin batir sosai. Rage haske idan ba a bukata yana tsawaita rayuwar batir, yana rage ciwon caji yana rage yawan caji. Amfanin daidaita haske ta automatic jin daɗin ido hasken fuska yana zama daidai da yanayi. Idanu basa wahala sosai. Ingantaccen amfani da wayar, karatu, kallo ko aiki da waya yana zama mai sauƙi ba sai ka rufe ba ido ko ka matse fuska kusa da ido ba. Tsawon rayuwar batir musamman ga mutanen da ke amfani da waya tsawon lokaci ko ba a samun wutar lantarki akai akai. Matsalolin da wasu suke fuskanta, duk da fa'ida akwai wasu ƙalubale. Rashin daidaito, wani lokaci wayar na iya raye haske fiye da ƙima ko ta ƙara haske ba tare da bukata ba. Matsalar sensor, idan an rufe sensor da murfin waya ko da tiyal dabe shi to hasken fuska zai iya rikicewa. Banbancin ra'ayi, wasu mutane sun fi son sarrafa haske da kansu. Suna ganin auto brightness yana damunsu. Yadda ake kunnawa ko kashewa, a yawancin wayoyi Android ko a iPhone yana settings, aje display ko brightness za ka ga auto brightness ko adaptive brightness. Za ka iya kunnawa ko kashewa gwargwadon abin da kake so. Wa ya fi dacewa da auto brightness? Auto brightness yana ya fi amfani ga masu yawan fita waje da shiga ciki, mutanen da ke amfani da waya da daddare, waɗanda ke son ajiye batir, masu kare idanu amma ga masu aiki da waya a wuri guda, masu buƙatar haske ɗaya kullum za su iya kashe shi su daidaita da kansu. Tsarin sa ga lafiyar ido a dogon lokaci, masana suna ganin cewa haske mai daidaito yana rage gajiya, yana rage bushewar ido. Amfani da auto brightness tare da dark mode yana rage amfani da waya da daddare yana taimaka lafiyar ido sosai. Kamala waɗai a taƙaice, eh yawancin wayoyi na zamani suna da ikon daidaita hasken fuska da kansu. Ita wayata da nake amfani da ita ma tana haka. Wannan fasali yana kare idanu, yana sauƙaƙa amfani, yana ajiye batir duk da haka yana da kyau mutum ya gwada shi ya yanke shawara bisa jin daɗinsa.